Gaskiya ne, ina kiyaye sirrina sosai da sosai musamman wajen raba wurin da nake a yanar gizo. Domin tsaro ne ya kamata ya zama abu na farko ga kowa. Ba na yarda in raba wurin da nake sai na tabbatar da manhajar da nake amfani da ita tana da amana sosai kuma tana kare haƙƙin sirrin ma'aikatanta kamar dai yadda muke yi a nan. Yin hakan yana taimakawa wajen kiyaye kai daga masu kutse ko kuma mutane masu mugun nufi wanda ke amfani da bayanan mutane ba tare da izininsu ba.

Kwarai kuwa, ina yawan rera waƙa cikin zuciyata domin waƙa tana sanya nishaɗi da kuma kwanciyar hankali. Wani lokaci ma kiɗan da nake ji a raina ya fi wanda nake ji a kunne na daɗi. Yin hakan yana taimaka min wajen samun natsuwa da kuma kawo sabbin tunani yayin da nake gudanar da ayyukana. Muryar da ke cikin zuciyata ita ce abokiyar tafiyata a kowane lokaci.